Yaushev kake farakawa kullum?

Kana saya agogo a hannu.

Wani irin wasa kakeyi a waje?

Kana kuna sauran Bad truk.

Sai nawa ka ke shirya kuri?

Kana sa turare kullum.

Menene kake jin tsauro?

Ya, shin kake fara aiki kullum?

Kuna da wake a gida?

Kuna tara sabon kuɗi?

Ya shin kake kunna kullum?

Me kake ci a wurin aike?

Kana bin kai dodgin aiki?

Yaya kake karban baƙo?

Kana fin son baƙo ta si?

Yayan ka ke kawon gidan ku?

Kana karatun ka fi ka kawane.

Wani irin waya kake amfani da shi?

Wace rana kake zuwa kasuwa?

Yaya gurin aikin ku yake?

Yaya ka ke jin haya niya?

Kana kunna sanawar app?

Mene ne manufar mace a kasuwanci?

Me ka ke yi a lokacin da ruwa yake zuwa?

Menene burin ku a aiki?

Kana fiso fi si ko ai kan la mi.

Kana kula ta rari da dare.

Kana ce, ce far ce.

Kana yin busa saki.

Me yake baƙu kuraren aiki?

Sai nawa kake yakan fuska.

Ya, shin ka ke zuwan, kasuwa?

Kana amfani da kunne waye.

Kana son cin abincin titi?

Mene ne abin cin da ka ke fi so?

Wadda ne kayan aiki kuke amfani dasu?

Yaya kake tabbata da ingancin aiki?

Kana sa hula.

Kana finson shinkafa ko tuwo.

Kana fin zama ko tsayawa?

Kana sauro rediyo.